Eh, ina yin ciniki a kasuwa. Dalilin da yasa nake yin ciniki a kasuwa saboda ina da kayukan da ya kamata dama in na saya da sayarwa saboda haka ina dagewa.

Lokacin da na isa ofis saboda na kai shi ne na gode ma Allah da ya kai ni ofis da lafiya sannan kuma sai in shara in fita da kayakin aiki na shirya fara aiki.

Eh ina son kallon wata da dare. Misali ace, na yi wanka, na dawo daga wurin aiki, na ci abinci, ina fitar da tabarma na zauna, ina danna wayana ina kallon wata.

Da safe abincinda nakeci shine a iya samun inci soyayyar doya, wani lokaci kuma inci soyayyar dankali. Wani lokaci kuma kamune nake sha ko ruwan zafi.

Yadda nake kawowa gidanmu shine idan na taso da saurin aiki, idan na yi aiki da na samu ɗan canji da zan iya siyan abinci in kawo gidanmu, nakan kawo gida.

Ina cin abinci ne a wajen makwabtan mu, ko kuma lokacin nakan sallaka bakin titi, inje in ci garau garau wani lokacin samu koh dam wake koh shinkafa da wake.

Ina magana da abokan ciniki ta call ne, wani lokaci abokan ciniki na kuma sukan iya ziyartar shagona mu haɗu da fuska da fuska su duba abunda suka gaya musu sai su saya.

Yadda na ke son dafa ƙwai sune, bayan na hura wuta, zan ɗauki tukunya in ɗaura, in na ɗauki tukunya na ɗaura, sai in saka ƙwai in sa ruwa, minti goma ya gama dafuwa.

Yadda nake son zama shine idan na zauna in ƙetare ƙafafu na sannan kuma samu kayan nishaɗi na ko kayan marmari na, na ji rediyo na hutawa.

Eh ina kallon taurari da daddare, nakan iya fitar da tabarma na. Da rediyo na da abinci na in zauna waje na kallon taurarin.

Ina share gida wani lokaci sau uku. Wani lokaci ina share wasu ɗaya ne amma inna tafi aiki wani lokacin ma zan iya dawo ban share ba ma in kwanta ka yana haka.

Eh ina jin kukan zakara da sassafe domin a gidan mu ma akwai zakara muna kiwon kajin sannan maƙwabtan mu suna kiwon zakaru. Da safe na tashi ina jin kukansu.

Yadda nake gina dangantaka da kasuwanci, ina zuwa wurin abokan kasuwanci da abokan ciniki na muyi hira muyi shawara tare da su, ya zamu sayar da kuɗin da zamu ɗinga sad da abubuwa.

Ina yin aiki bayan lokaci saboda inason samu ƙarin kuɗin da zan biya buƙatuna da shi kafin albashi na ya shigo. Shi yasa nake yin aiki da lokaci.

Abincin gargajiya da nafi so shine ɗan wake. Wani lokaci kuma ina son cin miyan gargajiya. Idan miyan gargajiya kuma bai yi min ba, ina son cin miyan da aka sa geɗa ko, yakuwa ko zogale.

Eh ina iya kokari na wajen yin rubutu da sauri kan. Ba zan iya ce ko ina buga rubutu da sauri ba amma dai wayanda suke kallo na ina rubutu sune za su iya su ce ko ina rubutu da sauri.

Irin wasa da na fi so ni da abokanai na, tun muna yaran takama, muna son wasan zuwa kogi, mu je iyo a kogi ko kuma mu ɗauki keke muyi ta yawo cikin unguwa.

Dangantakar mu da maƙwabta, dangantakar mu gaskiya yana da kyau. Su suna da kyauta suma. Wani lokaci, sukan iya dafa abincin su kawo. Muma mukan iya dafa abinci mukai maƙwabtan mu.

A cikin abokantaka, ni a wurina, abu mafi mahimmanci shine ni ina son kalan aboki da zai dinga ni mama na mafita cikin talauci ko kuma cikin damuwa, dinga bani shawara.

Ina share ɗakina wani lokaci sau biyu, wani lokaci sau ɗaya. Amma idan aiki ya min yawa wani lokacin na dawo gajiye bana ma share ɗakin kwanciya nakeyi haka kawai.

Eh Toy, ina fikicin tufafi amma ba kowane lokaci bane. Idan tufafina sun yi datti ina iya ƙoƙarin gana wanke su. Muƙaman wanke su ke shine ke sa ni in fi kicin su.

Eh, yana iya tsale igiya domin tun muna kankane ba na koya tsale igiya. Ko wani itace da muke tsale igiya daga jikinsa mu ke ɗore yantan zana da shi.

Eh ina zuwa gidan fim. Wani lokaci na kan je gidan fim kallon wasan ƙwallon ƙafa, wani lokaci kuma na kan je gidan fim kallon Indian, Hausa ko China.

Ƙalan takalmar da nafi so, nafi son Sandals. Dalili da sana ke so Sandals saboda Sandals zai iya in sashi inje gurin aiki kuma zai iya yawo da shi a unguwa kuma zai iya in je church da shi shiyasa. Sa nake son Sanders.

Kayan itace da na fi son ci shine mangwaro ko abarba ko lemu ko kashu. Dalili da yasa nake son ci haka aka ce yana da kyau a jikin mutum.

Muna yin taro wani lokaci sau biyu, wani lokaci kuma muna yi sau uku. Na farko muna yi a farkon mako sannan na biyu din muna yinsa a karshen mako ne.

Eh, yadda nake kallon kammala aiki akan lokaci shine in naga aikin ɗin mai wuya ne, nakan gayyaci abokan aikina gaba kiɗaya su zo su same hannu saboda mu kammala da wuri.

Eh ina shan ruwan 'ya'yan itace sosai, likita ne ya gaya mun akan cewa ruwan 'ya'yan itace suna da matuƙar amfani a jikin ɗan Adam shi ya sa ne ke son sha.

Eh ina karatu kafin nan kwana domin ni kalan mutum ne mai son karanta abubuwa da ban taɓa sani a guga me da su ba wanda kuma ina bukatan sani game da su saboda in son karanta littafai.

Eh na so in fure gaskiya, kalan fure da nake so shine babban fure ja wanda zan iya ba wa matana ko budurwa na takarɗa da farin ciki.

Eh, ina da sa hannu a sakonnin mu. Dalili da ya sa ake bari na sa hannu a sakonnin mu saboda daga mai gidan mu a wajen aiki sai ni ne. Shi ya sa in baya nan ni nake sa hannu a saƙonnin mu.

Eh ina rike lema lokacin ruwa, ni ba sai lokacin ruwa ba ma na ke rike lema ko a lokacin rani ma ina rike lema saboda zafi.

Ba mu da wifi a gida amma ina iya ƙoƙari na ga in Allah ya buɗe hanya rai da lafiya. Yakai mu wata da za mu shiga dinnan ina son siya wifi saboda in dinga amfani dashi.

Yadda nake jurewa zafi shine nakan bama kaina shawara cewa zafi dinnan da nake ji mai wucewa ne kuma zai wuce, ya daurewa na in magance na gaba.

Yadda muke yi aiki tare da ƙungiyar da muke aiki dasu a wajen aiki shine muna haɗa kanmu ne muyi komai ko shawara ne zamuyi muna haɗa kanmu muyi shawara da juna.

Eh, ina sanya tunatarwa don ayuka saboda a wansu kalan ayuka idan mutum bai sanya tunatarwa ba zai iya shafa ba tare da ya yi aikin ba lokacin ya wuce.

Eh ina kwana ciki kan lokacin damina, ma'an lokacin zafi ya zo na son kwana waje dalili da ya saka saboda ba na shiri da zafi ko kaɗan.

Irin jaka da nake kai ƙaramin jaka ne wanda tun da jimawa nake yi, wanda tun tana irka ƙanƙani har zuwa yau ta yi girma ta zama abun hawa.

Eh, ina rera waƙa lokacin wanka. Dalilin sa ne yake rera waƙa lokacin wanka yana bani farin ciki ne idan ina wanka, ina rera waƙa.

Na fi son fanka dalili dayasa ni ke son fanka, zan juya fanka a direction da nake ya hura ni sannan kuma AC kuma yana da sanyi sosai yana kawomin mura.

Kirin yana yi da nafi so, nafi so yana yi da sanyi ne amma ba sanyi sosai ba saboda samun wurin hutu, hutawa na samun kaya marmari na nasha.

Kullum kam ina iya shan ruwa ya kai leda sha biyar wani lokaci na kan iya shan ruwa ya kai leda ashirin do min yanzun lokacin zafi ne lokacin shan ruwa sosai.

Kafofin watsa labarai da nake amfani da su akwai Rock FM, sannan akwai FM Gotel, sannan kuma akwai FM 365 akwai Nas FM.

Lokacin da nake jin damuwa, in damuwan nawa da ban taɓa fuskanta bane, na kan yi shawara da abokanai na ko kuma na yi shawara da manyan mutane sai su fahimtar da ni.

Ni ina son jin ƙiɗan hip hop ne kuma waɗanda suka sani na fara son kiɗan hip-hop dinnan da abokanai na ne kuma waƙoƙin hip-hop da nake ji shine na Rick Ross ko Jay-Z ko Drake.

Gaskiya inacin abincin titi amma ba wai ina sonci sosai bane. Kawai yana zaba namin banida zabi tunda a wurin aiki nake dolene inci abinda na kalla.

Muna da madubi sun kai guda huɗu a gida wanda idan mutum ya yi wanka zai iya zuwa fuska sa ya kwaliya kafin na ya fita wurin da ya kiso ya fita.

Eh ina shan madara amma ba sosai ba, gaskiya kwana biyu na na rage yanayin shan madara na saboda yana da illatarwa akace in shuka ko zaƙi ya yi yawa jikin namiji.

Ba na shan ruwa mai sanyi, ba na sha wanda dai sanyin sa ɗan daidai ne. Dalilin ya sa ba na son ruwa mai sanyi, yana kamin mura sannan kuma an ce yana da illa jikin namiji.

Eh ina shuka tsirrai -tsirrai a gida. Dalilin sa nake shuka tsirrai-tsirrai ni kalan mutun ne mai son shuki da kuma shuka tsirrai-tsirrai ko miya ma ko wasu miya da nake shukawa a gida.

Eh, ina tara tsabar kuɗi amma ba na tara tsabar kuɗi da yawa. Dalilin sa ba na tara shi da yawa saboda akwai barayi sannan kuma akwai kidnappers masu sace kuɗin mutane a gida.

Ni ina so malami da zai ba ni shawara sannan kuma ya jagorance ni ta hanyar da zan samu samun sadaukarwa cikin rayuwa.

Gidan abinci da na fi so shine Nafito Zuwa na Dutsin Longe. Dalilin da ya sa na fi so Zuwa na Dutsin Longe saboda wurin yana da tsari mai kyau wanda idan mutum ya je ana marabtar sa da kyau.

Eh ina kunna tsaron bature. Dalilin da yasa nike kunnawa saboda ya taimake ni da kyau wajen tsare abubuwa da dama. Shiyasa nake amfani dashi yanzu.

Eh, ina da son bude taga a ɗaki. Dalilin da ya sana ke buɗe taga a ɗaki saboda shan iska ne, sa'an nan kuma ina amfani dashi in kalli gari in kalli abubuwa da suke wucewa.

Eh to gaskiya yadda dai wayan su suke faɗa cewa rubutu na da kyau amma kuma ni ban taɓa ganin kyawunsa ba sai da mutane suke faɗa shi ya sa ni ma nake ga kamar yana da kyau.

Ni kan gaskiya a'a babu ni na fi son zama ne, amma kuma in na gaji kuma ina iya tashi na miƙe tsaye. Shiyasa yana kasancewa ga lokacin da na sami kaina da yanayin ne.

Yadda na ke nema izinin hutu a wajen aiki, na kan tintibi, in sami ogana ko ta waya ko ta SMS. Mu ga in gaya masa gashi ina bukata ya taimaka min in samu hutu na kwana biyu ko uku.

Yadda na ke sassanta rikici a aiki, na kan kira wanda yake da damuwa da wanda bai da damuwa, in ji mene ne yake faruwa tukunna, sai na basu a ƙuri su yafemo juna.

Lokacin na rana da na fi son na fi son yamma. Dalili yasa nake son yamma lokacin can rana ya riga ya faɗi sannan kuma kiwo ya ma ya riga ya fita jikina sai aiki kawai.

Yadda nake jagorantar da mutane shine ina jagorantar da su ta hanyar da ya kamata saboda idan sun yi daidai ma ni ne da karuwa.

Eh ina rubuta kashe kudi da muka yi a wajen aiki. Dalilin sa nake rubutawa saboda muka samu kudi saboda musan mene ne riban mu kuma musan yane yanayin samun aikin mu.

Indai irin y tu fafi dana fisona fison tu fafi masu auduga, da leles ana ke son tu fafi masu auduga suna da laushi sannu kuma suna da kyau.

Eh muna da manufa na wata wata misali in aka shiga sabin wata muna da sa'a rarmu cewa ya kamata mu kammala wani kalan aiki ko kuma.

Eh ina amfani da lambar giwa a wajen scanning ko tura kuɗi ko tura abu daga wani waya zuwa waya na ko kuma in ina son yi scanning duba ko abun mai kyau ne.

Da yanma abin da nake yi kafin nan kwana sai na tabbatar cewa na yi wanke kwanuka, na shigar da kayayyakina da abubuwan da ya kamata ɗaki sannan jinkunta.

Bangon ɗakin mulaninsa kala biyu ne, kalan toka da kuma ruwan koyi. Kuma bango dinnan yana da kyau an fenta shi shekara biyu da suka wuce ne.

Abin sha da na fi so gaskiya abu kala biyu ne. Na fi son shan coke sannan kuma na fi son shan barasa. Domin wannan abubuwa ne da na jima ina shan su.

Kullum ina yawan fara aiki na karfe tara na dare, amma kuma ina isa aiki karfe takwas ko karfe takwas da rabi, na isa yin addu’a kafin nan.

Na fi son hawa matakala wani lokaci amma kuma na ga kamar lift zai fi mai sauri na amfani da lift in haura.

Launi taba da daddane ke amfani da su kala uku ne, na farko ɗin baƙi ne, na huɗu ɗin kuma ja ne.

Eh ina sa turare kullum duk lokacin da inna yiwanka na yi shiri inna son in fita waje, inna iya kokari inga na sanya turare a jikina kafin nan in fita.

Abubuwa da nake yi domin ƙara aiki shine ina ɗaukan fensir da pepa na da kilina na. In zo ina yin zanen abubuwa da waɗanda da na taɓa yin su sai ina canza musu dizain.

Ina cin abinci da cokali sannan kuma ina iya ci da hannu. Amma kuma yana kasancewa bisa ga kalan abincin da zan ci ne. Inde shinkafa zan ci ina amfani da cokali inde kuma tuwo ne zan yi amfani da hannu.

Eh ina raba ayyuka ga wasu. Dalilin daya sa nake raba ayyuka ga wasu saboda in aiki ya min yawa ba yanda na iya se dai in raba aikin saboda muyi mu kammala da wuri mu sake riƙewa na aiki kuma a hannu.

Abubuwan ciyeciye de ne ke so ina son awara, ina son awake, ina son dambu sannan kuma na son kwakumeti So ne kalan ciyeciye de ne ke so.

Idan abinci ya rage ina da dabbobin gida da nakan iya zuba musu domin su ci amma kuma idan na tabbatar cewa kalar abincin da zan zuba musu ba su ci nakan iya kyautar wa mutane.

Ina ajiye kuɗi ne a yanar gizo wani lokaci kuma nakan ajiye kuɗi na a banki. Dalilin daya sa nake haka saboda hakan ya fi mini tsaro kuma kuɗi daman na buƙatar tsaro.

Yadda nake gaishe da mutane misalin ya ce sa'o'i nane yadda na same su, za mu tafa ne muyi gaisuwa. Indai kuma wadanda su ka girme ni ne kuma na kan gaisuwa inwuce.

Yadda nake cajin wayana kuma ana yawan cajin wayana da yamma ne ko kuma da dare bayan na daɗa ga wurin aiki na gama amfani da wayana nakan sa shi caji sAn kwanta.

Abinci da ke sani in ji ɗaɗi garau-garau ne ko kuma shinkafa da wake. Domin ni kalar mutum ne mai son cin abinci da akwai wake a ciki.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Dalilin da yasa nake sabunta shirye-shiryen kwamfuta saboda yana da kyau don ba in mutum bai shirya ba kuma ba za su yi amfani da kyau ba.

Ina da kayan marmari wadda nake son kuma suna da yawa amma ga ƙalilan daga cikinsu shine ina son abarba, ina son mangoro da kuma lemu da kankana.

Gaskiya ina kwana kullum wani lokaci ƙarfe takwas, wani lokaci ƙarfe tara. Sannan na yi kwana a gida, na yi kwana a waje.

Ni ina son miya mai daɗi, sannan kuma ina son miya da ya ji gyaɗa da toka. Misali ace miyan aleho da ya kowa da gyaɗa da kifi da daddawa a ciki.

Muna da bokiti, sun kai bokiti guda shida a gidanmu domin ɗakin nama kaɗai akwai guda biyu, ɗakin babana da mamana akwai guda biyu, ɗakin kanina akwai biyu.

Eh ina kokari da batun sanya safa, a damina ina iya sanya safa sannan a rani ma ina iya sanya safa.

Gaskiya ni kalan mutum ne wanda bana son hayaniya. Gabaki daya a rayuwa na. Hayaniya abun da yake kawo tashin hankali da rikici ne tsakanin ‘yan adam.

Eh, gaskiya ina son daukar hotuna dalilin sanake dau kan hotuna saboda na ajiyansu saboda gaba zan yi amfani da hotunan intuna baya.

Ba mu da fankar rufin ɗaki gaskiya. Na so na samu kuɗi in saya rufan, ka na samu sa harufin ɗaki saboda lokacin zafi ya taimaka mana.

Dangantakarmu da abokan aiki gaskiya dangantaka ne mai ƙarfi, wanda har in dai bamuƙalla daga wurin aikinmu ba mu na iya zuwa har gida mu ziyarce sa, mu ziyarche sa muji mene dalili.

Idanuna, gozance idanunmu launi ne baki da fari amma kuma in rai na ya bace yakan iya canzuwa ya dawo ja da baki.

Eh ina cin manufar talace-talace saboda ina da apps da dama da nake amfani da su, wanda suna biyana saboda kallon tallace-tallacen da suke yi a cikin apps ɗin.

Ba na son wuraren masu hayaniya. Dalili da su ba na son wuraren masu hayaniya shine wuraren masu hayaniya ana samun rikici da tashi hankali.

Yana tuna abubuwa da dama wanda muke yi daga yaro kamar nida aboki na yi mamu kan duk yake kema zagayawa ko mu ji filin boka-boka.

Nafison tufafin auduga dalili dayasa nakeson tufafin auduga saboda sunada laushi sannan kuma sunada dadin amfani da saidai matsalan in ansashi a ruwa yanada nauyin wankewa.

Abubuwan da yake ba mu ƙarfin gwiwa a aiki shine haɗin kai da muke yi saboda mu gamu da aiki guda ɗaya, sa'an nan kuma yadda muke shawara tare da juna.

Eh ina musafaha da mutane. Dalilin san nake musafaha da mutane, yi musafaha da mutane shine abun da zai sa ni in kara jindaɗin zama da mutane ko kuma'u'amala da su.

Eh gaskiya ina jin tsoron kwari amma ba kowane kalan kwari bane. Idan na kalla kwari da yabon tsoro ina kiyaye su saboda wasu kwari in suka cije ka ba magana.

Eh kwarai kuwa ana iya iya ƙoƙari na ga na gabatar da rahoto domin kawai wajen aikin mu ma ni nake gabatar da rahoto idan mai gidan mu ba ya nan.

E gaskiya ina iya ƙoƙarin naje wajen aiki daidai. Domin in bamu je aiki daidai ba me gidan mu yakan bamu horo.

Yadda na ke haduwa da abokan ciniki shine idan muka fita ranar kasuwa ko ranar Asabar ko ranar kasuwar masu zira na Lahadi, muka hadu muyi saya da sayarwa tare da su.

Ina amfani da wayana ko wane lokaci domin wayana da shi nake amfani nake neman kuɗi, da shi nake biyan buƙata, shiyasa nake amfani da shi ko wane lokaci.

Babban burin mu a aiki mu shine muga mun yi kalan aikin da babu masu yin ta sai mu domin gaskiya ba amfanin mu mai kyau--

Kalar launi da na fi so, na fi son launi ja da baƙi. Dalilin sa nake son ja da baƙi ko a sutura da nake sakawa ma ina son ja da baƙi ne shiyasa na fi ɗaukansu da muhimmanci.

Eh, idan na sa gajerun wando ko kuma kayayyakin da suna buƙata a sanya musu bel na iya ƙoƙarin ga na sanya musu bel amma ba kowane lokaci ba ne nake sanya bel.

Eh, to gaskiya yadda nake zubar da shara sai na tabbatar na tara shara ɗin sun taru a cikin kwando na, bayan na tabbatar na tara sun cika sai in je in zubar da su.

Eh, ina lulluɓe jikina da bargo sosai dan sanyi ya yi yawa. Na iya koƙarina in gan na lulluɓe jikina da bargo saboda kiyaye sanyi ko zazzabi.

Eh ina riƙe riga na da aljuhu saboda lokacin zafi idan zan fita waje da tabarma da filo da kuma waya na nuna ina amfani da wannan damar sa riga na cikin aljuhu.

Hannun da nake amfani da shi ina amfani da hannun dama ne saboda tun haihuwa na ma ni hannun dama nake amfani da shi inyi rubutu da hannun dama nake shan ruwa.

Yadda nake magance matsaloli a wajen aiki, sai na tabbatar na ji wani irin matsala ne, wanda idan nizan iya magance wa to nakan magance, in dai kuma sai dai mai gidan mu sai in gayama mai gidan mu ga abinda ake ciki ga abindayake tafiya.

Abubuwa da nake saya daga kasuwa. Wani lokacin na saya, inna saya abinci, wani lokacin na kan saya sutura, wani lokacin na kan saya kayayyakin da zamu yi amfani da shi ya gujin da aiki.

Gudu na fanka da na fi so shi ne na fi son fanka. In zai gudu ya mun gudu a lamba biyu domin in yi fi lamba biyu ɗinnan ni a tsammani na, ba wai iska kaɗai ya zo-- mutum yake shiga ba, har da cututtuka ma.

Lokacin nan na farko na gode ma Allah da ya yi wa ƴar garin rani lafiya birane cikin masu rai sa nan kuma yin shirin tafi wurin aiki.

Ni na fi son zama a kujera, amma kuma inji kina ya gaji kuma ina dawo wa in kwanta a burma. Shi yasa ni dukansu ma yana amfani da yanayin da nake ciki ne.

Ina son ciyar da hutu a na Tusloins dalili yasa nake son haka saboda manyan mutane suna zuwa wurin din babu ƙananan yara masu tada hankali a wurin din. Nima daman bana son tashin hankali.

Kalan kayan ɗaki da nafi so shine nafi son TV da fanka da kuma firij, sannan a kuma da zamana akwai kayan mar-mari na acikin ɗaki.

Shekara kam daga sauro shine muna da maganin sauro wanda nake amfani da shi na zo kwanciya in shiga ƙarƙashinsa kafin na kwanta saboda kiyaye cizon sauro.

Ina iya tafiya wurare da mota. Wani lokaci kuma in naga bani da mota a hannuna, nakan iya tafiya da ƙafa na saboda ƙafa na ma zai iya isa inda ya kamata.

Da na ke tabbatar da ingancin aiki shine idan na kalla mutane suna yabawa, aiki na ya yi yawa, ya nuna cewa aiki na ya kyau kuma akwai inganci. Shiyasa nake kula da abin da mutane suke cewa.

Da takalma biyu cika da shida bane, sannan kuma waƙa ta cikin takalma nankuwa na da na sa amfani. Akon da nake amfani da shi in je kasuwa, akon da nake amfani da shi in je taro, akon da nake amfani da shi in je kuwa makaranta ne.

Yadda nake ajiye takardu wurin aiki shine akwai durowa da aka yi wanda musamman ana ajiye takardu aiki na gujen aiki. So wurin nake ajiyewa.

A ranar da nake zuwa kasuwa ina iya zuwa ranar Asabar sai in yi shirin zuwa kasuwa ranar Lahadi don ranar Lahadi shine ranar kasuwar Mile Six.

Ina son ziyartar wurin abokina ko kuma wurin hutu kamar irin su natur lounge inda zan saya abun da zan saya don huta sannan kuma ina shagali da nake so.

Duk abin da nake bayar da ra'ayi a wajen aiki shine ni da abokan aiki na gaba kiɗaya sai mun sha bara tukuna nake ba da wani ra'ayi saboda ba na son wani ya ji kamar shi bai da amfani a kamfanin mu.

Bani da takamammen lokacin da nake cin abincin dare. Wane lokaci nakan ci abincin dare? Irin karfe bakwai wani lokaci na kanci abincin dare karfe takwas ko tara na dare.

Nafi son tuwo dalili yasa nake son tuwo shine tuwo na riƙe ciki sosai amma indai kuma shinkafa ne kuma na son shinkafa da wake saboda zai sa ni in ƙara ci.

Eh muna amfani da ruwan, rijiya muyi wanke wanke, mu wanke kaya, har mu dafa abinci, amma kuma ba mu amfani da shi wajen sha. Muna amfani da ruwa da aka ɗura gora aka tsarka keshi shi.

Jadawalin aikimu shi ne aikin gaskiya yana da tsari da ya kamata na mutum yana yin gasa hankali saboda kare ƙetare doka kuma in ganketare doka na samun matsala.

Eh gaskiya ina ƙoƙarin koya wata yare. Dalili yasa nake son koyi wata yare saboda anguwar da nake baya yaren da nake yi ba ne ake yi kuma na san cewa in na koya zai amfanar dani.

Eh, yana son zama kusa da taga. Dalilin sa ne yake son zama kusa da taga saboda shan iska. Sannan kuma yana iya taimakawa na in kalli waje in kalli mene ne yake gudana waje.

Eh, na iya ƙoƙarin ga na ƙetare ƙafafu na lokacin zama, saboda idan na ƙetare ƙafafu na ina jin jikina na hutawa jiya da na sha.

Ina duba sakonni a aiki sau biyu. Da na zo wurin aiki ina duba sakon da aka tura mini, sa'annan idan na zo tashiwa daga aiki ina dubawa.

Ina wanke kayayyakina da sassafe ne dalili da yasa nake wanke su saboda zuwa ƙarfe sha daya ko sha biyu za su bushe. Sannan kuma in goge su da sha biyu ko zuwa irin ƙarfe daya.

Na share kura wani lokaci sau uku amma kuma wani lokaci aiki yakan iya dauke hankali na gaba ki ɗaya sai in na dawo gida tukunna na ke share ɗaki.

Eh ina siyan kaya na gizo saboda shi ya fi mini sauƙi kuma nishi bare sani in biya kuɗi da yawa ba. Za a kawo min har gaban gida na ba tare da na sha wahala ba.

Abinda nake shirya yi kawai shine nakan fita da kayan aiki gaba ki ɗaya, sai in ajiye ma kowa aikin da ya kamata ya yi a ranan da za mu yi aikin nan kuma duk wanda an bar sa baya muna taya shi.

Eh ni kala mutum ne wanda nake son abinci da yake da yaji sosai. Sannan kuma ni kala mutum ne wanda in akwai abinci, in abinci na da yaji ina ci ina bukatan kari.

Eh wayana na cika ajiya, sannan kuma ajiyansa yana dayawa wajen kimanin 128 gig ne.

Ina amfani da tsintsiya da aka ƙera shi daga itacen kwakwa domin shine kalar tsintsiyan gargajiya da muke amfani da shi a nan garinmu, amma wasu suna amfani da na roba.

Ina tofa yahu ne a jeji ko kuma na samu bola ko kuma je bayan gidan tufan yahu na akan rage. Wani lokaci kuma na tofa a yashi ne.

Ina amfani da intanet kusan koyaushe saboda da intanet na nake amfani da biya buƙatu na da kuma da intanet nake neman kuɗi na shiyasa nake amfani da shi koyaushe.

Eh, ina sa uniform a wurin aiki. Dalilin da yasa muke saka inifom a wurin aiki saboda a bambanta mu tsakanin mu da sauran ma'aikata da suke wurin don me aikin mu daban daban ne.

Wani lokaci ina iya karbar kira sau biyar, wani lokaci ina iya karba fiye da sau biyar a wajen aiki. Amma na zo na gane ina gaya wa mutane karsu dinga, kira na sosai a wajen aiki.

Amfani da Techno Spark 10C ne wanda na saye shi a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar, na amfani da shi kuma ina jin daɗin amfani da shi har wa yau.

Eh ina da dabbar gida ni kalar mutum ne wanda yake son dabba sannan kuma na iya kula da dabba. Dabbobi suna bukatan kulawa yadda ake kula da mutum saboda su ma rai ne.

Lokacin da na kamu da mura, na kan je na sami likita na gaya masa ga yanayin da nake ciki, sannan sai na gaya masa kwana nawa ne na kamu da cutar ɗin, sai ya gaya min maganin da zan sha.

Ina wanke tufafi ne sau uku ne a sati. Dalilin sa na ke wanke shi sau uku saboda tsaftacewa sannan kuma kiyaye ciwo ko cuta.

Eh ina amfani da matashin wuya. Dalilin zan aiki amfani da matashin wuya saboda in ban yi amfani da shi ba, yakan sa wuya na ciwo, ni kuma bana son wuya na ya ciwo.

Dangin mu gaskiya suna da yawa, mun kai wajen dangi wajen rai guda bakwai. Sa'annan wayansun mu kuma ba su nan kusa. Wayansun mu suna zama da yaya na mu.

Na iya tafiyar awa biyu, awa uku ko kilomita ɗaya zuwa biyu da ƙafa, amma kuma ina yin tafiya haka sai indai babu kuɗin mashin a jikina.

Zan bani da sa'o'i da nake kallon wayana, dubu lokacin da ina bukatan shi ko kuma ina amfani da shi ina kallonsa. Lokacin da kuma bani na amfani da shi, nakan bar sa a kumbuta nima.

Yadda muke bikin ranar haihuwarmu, muna dafa abinci ne, ba mu dafa abinci ba muna siyan kayan marmari da kuma abin sha mai sanyi mu kawo wa mutane.

Eh ina kunna sanarwa apps. Dalili dayasa nake kunna sanarwar apps, saboda akwai wasu abubuwa da inban kunna sanarwar suba haka za suzo su wuce ba tareda na sani bane kuma zai ƙwareni.

Eh ina son ɗaki na yaske gaskiya. Dalilin sa nake son ɗaki na yaske saboda ko ba ko wani ya zo wurinka ba zai ji daɗin yadda wurinka yake na asaftace shi ya sa.

Shi yana cin dabban ruwa amma kuma sai an saka shi a cikin abinci kafin nan nake ci. Duk akaci yana maganin sanyi kuma yana maganin mura. Shi ya sa nake son shi.

Gaskiya ne yanda nake karɓar baƙo shine na fi so idan baƙo zai zo wajena ya gaya min cewa zai zo wajena saboda in yi shirin zuwansa kuma in marabce sa da abinci da kuma kayan sha.

Ina iya tuƙin mota, ina da aboki da kwanaki ya fara koyamin tuƙa mota. Kuma kwana biyun nan ne ma a aka ba da mikiya, ina iya tuƙa mota da kyau.

Dayakin wuri ne wanda zaka sami a shiya da babba sannan kuma yana da tsafta, yana da wurin zama da in kostomomi su kusa za su iya zama su jira masaurare su.

Babban nasarar da muka taɓa samu a wurin aiki shine gwamna maya zo ya yaba da aikinmu, ya ce aikinmu muna yin aiki masu kyau, wadda idan mun dage za su iya su samana hannunmu su saya mana kayan aiki.

Eh ina yi amfani da kwamfuta, da kwamfuta ne nake waƴansu za ne ma ma'aikata, sannan da kwamfuta ne nake yin wasu graphic design, da kwamfuta ne nake yin aikin mining.

Ni nafi son naman jan nama wasa, kuma nafi son naman alade ko kuma kifi. Dalili daya sa nake so haka saboda ƙuriƙuɗan na.

Ina iya ƙoƙari na inga na ƙare waya na daga ƙwayar cuta saboda waya ko ta bulutoot ko ta tura abubuwa ta zenda ma waya zai iya kamuwa da ƙwayar cuta.

Fison zuwa shago da zan saya kayayyakin aikina, wanda a gefensu zan iya samu inda ake sayar da kayan abinci da kuma kayan marmari wanda zan saya kawo gida.

Eh gaskiya kullum ina kunna Bluetooth amma ina kunna Bluetooth ina kunna saboda ina son haɗawa waƙa ne da Bluetooth inji haka. Domin wani lokaci akace shima yana kawo ƙwayar cuta waya.

Eh, gaskiya yadda muke magance damuwa a aiki shine idan muka samu damuwa da yana da wuyan magancewa, ni da abokan aiki na gaba kiɗa muna shawara saboda mu magance shi tare.

Yanda nake taimakawa mutane shine idan na kalla kai kana rashi kuma nasan zan iya taimaka maka, ina amfani da dama in ba ka taimako da ya kamata ba ka.

Muna kunna kendir a gida amma ba kowane lokaci ba ne, sai lokacin damina ko kuma lokacin sanyi. Lokacin sanyi ne mukan iya kunna kendir saboda ya magance mana sanyi, ya sa ɗaki dumi.

Eh ina cire takalma a gida, bana yadda in shiga ɗaki da takalma saboda shiga ɗaki da takalma yake kawo ƙura da ƙasa cikin ɗaki, yana sa ɗaki datti ni kuma ina son kiyayewa.

Ina ƙidayar da kayayyaki wani lokaci sau biyu a sati, wani lokaci kuma ina ƙidayar wasu sau ɗaya a sati. In kuma aiki ya miya wa a wancan makonina kuma sau ɗaya na ke yi.

Eh ina iya dafa abinci sosai domin mama na ta koya min dafa abinci tun ina ɗan kankani. Ba mu da ya mace wanda za ta yi ta dinga yin girki a gida saboda haka mu ma muka shiga kicin ma muka koya dafa girki.

Ina jira layi da hakuri ne, bana tada hankali, bana rikici. Ina jira har layi ya iso kaina domin na san cewa garantti abin da aka fara dole zai ƙare.

Eh ina ƙoƙari da ajiye kwafin bayanin mu. Dalilin da sannu ke ajiye saboda zai amfana a gobe. Yar lokacin da aka samu matsala za a amfani da kwafin bayanin mu ne a gyara.

Ina son canjin janareto sannan kuma ina bukatan canjin zarto. Ina bukatan sabbin bulb na wurin aiki sannan kuma ina bukatan huluna na aiki.

Matashin da nake amfani da su sun kai wajen kala biyar amma kwana biyun nan guda biyu sun samu damuwa. Su na amfani da guda uku ne yanzu.

Eh ina iya kunna wuta, wani lokacin na kunna wuta a kandar, wani lokacin kuma na kunna wuta murhu saboda dafa abinci ko kuma gasa doya ko dankali.

Ba abun da nake jin tsoro gaskiya yanzu haka amma inda zan ji tsoro wani abu zan ji tsoron talauci ne, domin talauci ne karin abun da yake bani tsoro. Sha sani ina ta kuro da tsoro ta fama.

Eh ina rufe baƙi lokacin hamma saboda in guje wa cuta ko kuma in guje ma matsaloli. Shi yasa ni ke amma da baki na a rufe.

Eh, ina son kallon faɗuwa rana, dallilin da yasa nake son kallon faɗuwa rana, da na dawo da yamman daga wurin aikin na kan yi shiri inje bakin kogi, in je in zauna a bakin kogi ina kallon yanayin faduwan sa.

Eh ina iya bada barkwanci. Dalili yasa nake bada barkwanci saboda nima ana so. Idan ina bukatan barkwanci nima jama'a su duba su taimaka su bani.

Indi ba a fim da ba na son kallo amma dai wanda na fi son kallo shine Indiya Hausa ko kuma da na je na samu ana kallon China na Hausa duk ina son kallo.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine niɗa abokanen aiki na damukazo, muna haduwa tare mu yi gaisuwa in munyi yi gaisuwa mu tambaya ya iyalen mu kafin mufara aiki.

Eh ina iya yin iyo, tun muna kakanni ya ƙone abokina sunanshi Ali, muna kiran shi Ali hunturu, shi yake kaimu kogi shi duk cikinmu yafi iya iyo.

Ina amfanida sabulun, siri ko kuma eva wani lokachi ma na iya amfanida fresher cool domin su ne suke wanke min jiki yanda ya kamata.

Eh ina sanya tabarau. Dalili ya sa ni ke sanya tabarau idan na yi wanka ne shiri. Idan ban sanya tabarau ba bana gani kamar na fita safi indiya kama da.

Ina shaƙata lokacin hutu tare da drinks nawa da abin da zan ci da sha a kusa da ni saboda haka ya fi mini.

Eh ina yin waƙa cikin zuciya. Misali ace idan ina da abu da yake damina, idan na shiga wanka ina iya yin waƙa cikin zuciya har in fito ina shafa mai.

Eh ba na raba wuri da na ƙe a yanar, yana gizo. Dalilin da yasa bana rabawa saboda zamani da muke cikin nan ta lalace. Akwai ɓarayi, akwai kidnapas.

Ina iya kallon madubi wani lokaci su hudu, wani lokaci ina kallo fiye da su huduma. Idan na gama wanka, na zo in kalli madubi kafin na gama shiri na sake kallon madubi.

Yadda na ke tsara ayyuka da suka fi mani mahimmanci shine ina duba darajar kuɗin da zan samu akan ayyukan ne, wanda ya fi daraja shi ne ke fara yi.

Eh ina son karanta littafai sosai. Dalili yasa nake son karanta littafai, lokacin da nike makarantan firamare akwai malami da yake son koya mana karatu sosai.

Eh ina zuwa wurare da wuri. Dalili ya sa nake son zuwa wurare da wuri saboda ni kala mutum da na fi so kome za a fara fara da ni in za a gama gama da ni.

Eh ina yin addu'a kullum domin addu'a ne kaɗai inda zan yi amfani da muryana in sami Allah ya yi mishi magana in roƙe shi abin da nake son roƙe shi.

Abubuwan da nake shirya karshen mako shine ina son yazamana ayyuka da suke kasa yanzu gaba da yana gama su kafin na karshen mako mai shi ya zo ɗaukawa.

Eh ina son sanya hula. Dalilin da ya sa nake sanya hula saboda tsare kai na daga ƙura da kuma datti da yake gudana yanzu a jiyar mu domin hunturu ya yi yawa.

Eh ina yin barci da rana, kam amma wani lokaci aiki yana min yawa bana samun zarafi in yi barci da rana. Kafin na yi barci da rana, sai ranar Lahadi ran da ban je aiki ba.

Eh wani lokaci ina duba kalanda kullum, wani lokaci kuma bana dubawa kullum. Misali idan ina da aiki da zan yi a ƙarshen mako ko sati ina iya duba sosai.

Eh to na fi son shayi. Dalili ya sa na ke son shayi saboda shayi ina iya cin shi da biredi sannan kuma ina iya cin shi da kwai wani lokaci kuma ina ci da dankali ko doya.

Eh ina sanya agogo a hannu dalili dayasa nake son sanya agogo, idan nayi wanka idan naga ban sanya agogo ba sai inga kamar wankana bai cikamin gabaki daya yadda nake soba.

Eh to gas yani bani da kwararre lokacin da nake hutawa a wurin aiki, ni duk lokacin da in na gama aiki da yake hannuna ko kuma idan na ji gajiya ina iya hutawa.

Lokacin da nake zuwa, me kake yi? Lokacin da ruwa yake zuwa kake.

Ba na shan magani kullum kullum domin bani da rashin lafiya da yake damina wanda zai sa ni in dinga shan magani kullum kullum, sai in na kamu da rashin lafiya tukunna nake shan magani.

Waya na ba ta daidaita haske da kanta, saine na rage kuma hakan ya fi mini. Saboda wani lokaci zai iya ƙara min haske ba tare da ni nake son a ƙara haske ba, shi ya sa na fi son haka.

Eh, ina amfani da mataimakin murya. C Dalilin da ya sa nake amfani da mataimakin murya shine wani lokaci zan iya yin magana ba tare da an jini ba, amma ina amfani da mataimakin murya ana jina yanda ya kamata.

Na fi son zama a birni. Dalili da ya sa na ke son zama a birni saboda duk abin da na ke bukata ko asibiti ko makaranta ko jami'an tsaro duk akwai a birni.

Eh ina iya jefa dutse da nesa domin tun ina ƙarami ma muna dan iya zuwa farautan jefan tsuntsu ko kuma mu jefa kadangaru sannan kuma abokina ya koya min jefa duka.

Ba na cije farce, dalili nesa ba na cije farce domin farce ya kan tara datti. Kafin na cije farce sai na karɓi turci, ana yi wanka, na wanke farce na babu datti cikin farce na.

Ina iya rubuta rohoto sau uku wani lokacin kuma nakan ruɓuta sau biyu. Ina rubuta na farkon wata da kuma na ƙarshen wata, amma in akwai abubuwa da ya biyo baya ina yi yana kai uku.

Abinci da na fi so shine shinkafa da wake. Dalili yasa na ke son shinkafa da wake, wake kala abu ne wanda yake sa ni na ke jin daɗin cin shinkafa. Idan babu wake a cikin shinkafa ba na son ci.

Muriya na tana nan da ƙarfe amma kuma ina magana wani lokaci nakan iya saukar da shi a hankali saboda ba kowane lokaci bane ya kamata mu yi tada murya da ƙarfe.

Ni kalar ice cream da na fi so shine kalar ice cream da yake da flavour mangwaro ko flavour ayaba. Sannan kuma ba na son ice cream da ya narke, na fi son ice cream da yana da sanyin kankararsa.

Ina amfani da sauro net ne, sai dalili yasa nake amfani da sauro net saboda ina amfani da shi magance cizon sauro ne, kwanakin baya cizon sauro ya samu mutane sun kamu da cuta da yawa.

Jakar mu ta kudi tana da launi wajen kala uku. Tana da baƙi, tana da kalan toka, tana da fari kuma duka a cikin kalan launi daya take.

Yadda nake inganta aikinmu shine idan na kalla ayyukan mu da muka yi muka sa su a cikin glass mutane suna wucewa suna yawan kallo suna yabawa kuma mutane suna son tayawa don su saya.

Gaskiya bana iya dinka tufafi domin ni ba tala bane amma ni da so samu na zan so in koyi dinka tufafi don shi ma sana'a ne mai kyau wanda mutum idan ya iya zai samu kuɗi da shi.

Kudin wutar lantarki da muke biya a wata anan bayi da takamaiman kuɗi. Amma wani lokaci muna iya biyan dubu takwas, wani lokaci muna iya biyan dubu goma, wani lokaci suna ce mana dubu sha biyar.

Eh muna samun horo a wurin aiki. Duk da ke tare da dokan aiki, mai gidanmu ko shugabanmu yana iya sa a bada horo. Mafiya horo din shine za a cire kuɗi daga albashi.

Rana da ta fi mini kyau a mako shine ranar Litinin, domin ranar Litinin rana da nake yawan sa kuzari in fito aiki, in yi aiki da dukan ƙarfi na. Saboda in wayan can ranan sun wuce bani da zarafi sosai.

Ina iya tafiya da sauri. Dalilin daya sa ni ke tafiya da sauri saboda ni ina da wuri da zan je bana so in ɓata lokaci zuwa wurin nan. Ni kamar da dazun na faɗa, ni kala mutum da na ke so in je wuri ya fara da ni a gama da ni.

Uba da dama suna sa ni dariya, ba kamar idan na tuna lokacin yarantaka, lokacin da muke wasan keke ne da abokanai na mu je kogi mu je muyi iyo, muna saukan juna muna dariya muna tafiya.

Shi ba kalan kyautar da bana iya bayarwa amma kuma kafin na ba da kyauta sai na kalla yanayi da kake ciki. Idan na kalla kyauta da kake bukata, na kuɗi ne zan iya bayarwa, na suttura ne na iya bayarwa.

Eh to gaskiya yadda nake kiyaye kalmar sirri shine bana cika maganar ne sosai saboda wani lokaci idan kana yawan magana kai sirrin da ba ka taba tsammani zai fito ba sai kaga ya kuɓuce a bakin ka ya fito.

Eh ina iya taunawa goro gaskiya ina tauna goro amma kuma goro da nake yawan taunawa shine namijin goro domin shi ya fi amfani a jikin ɗa namiji.

Kai gaskiya kujerana suna da daɗi kuma suna da laushi. Kwarin kujera da nake amfani da shi suna da dollop sosai a jikinsu, wanda idan kaɗawa akwai gajiya jikinka kafin ka hankali barci ya ɗauke ka.

Ni ina kwana a Kangado ne amma kuma bayadda ba ta kamawa bisa garayi. Wani lokaci idan na je na samu wurin da aka sani zan kwanta ni ina kwantawa a ƙasa ba matsala.

Inda nake ajiye makullanmu, na ajiye a bayan ɗakina. Dalilin da yasa nake ajiye a bayan ɗakina saboda yaranmu kuma suna barna sosai. Domin kiyayewa nake kaiwa a bayan ɗaki.

Eh ina iya biyan kuɗi ta waya, shi ya fi mini sauƙi kuma shi ya fi mini rage lokaci sabi ma ko in tashe inje banki a waya na ba sai naje ko ina ba zan tura kuma ya yi saurin da na tura.

Eh ina da katin kasuwanci. Idan ba ka da katin kasuwanci ba za a bar ka ka shiga kasuwa, ka yi kasuwanci ko ka yi siya da sayarwa ba. Shi ya sa na yanki katin kasuwanci.

Ni na fi son kayan gishiri, dalilin da yasa nake son kayan gishiri shine kayan gishiri baya illatar da namiji kamar yadda kayan suga ko kayan zaki yake illatarwa.

Eh ina tafiya kasuwanci, ina tafiya garuruka-garuruka da kuma unguwa-unguwa zuwa kasuwanci. Saboda a wuni lokacin na zauna gari daya bana samun ciniki sosai.

Gogasiya wani lokaci ina iya goga ko ra so uku, wani lokacin na goga so biyu sannan wani lokacin na goga so ɗaya. Du ranar da zan je aiki so ɗaya nake goga. Na goga da safe sai kuma washe gari.

App da nake amfani da shi domin saƙonni shine Messenger na WhatsApp sannan kuma na amfani da messenger na Facebook, wani lokacin ina amfani da SMS app dina saboda tura saƙo.

Eh, ina amfani da kunnen waya saboda wani lokaci ana iya yi min maganan da ba zan iya ji ba da murya ɗin ta yi ƙasa. Sai ina amfani da kunnen waya saboda in ji murya ɗin yadda ya kamata.

Yanayi da na fi so shine nafi son yanayi da zan samu wuri ba tashin hankali ba, hayaniya, tsayi, kwanciyar hankali da kuma in samu abinci da ruwan sanyi da zanci.

Eh ina rera waƙa sosai, gaskiya ina son yin waƙa. Ko a cikin zuciya na ma ina yin waƙa ko ina wurin wanka ma ina yin kokari da waƙa. Misali ina aiki ma ina waƙa.

AIna amfani da Nivea ina iya amfani da kuma body oil da ko baby oil domin shi ya fi mini baya min bilichin.

Da yanayin dangantakarmu da shugaba, aikinmu gaskiya yana da kyau, domin shi mutumi ne wanda bai da matsala, yana da hankali, wanda yana son kowa ya zo kusa da shi ya koyi aiki.

O wani lokaci na kan iya farka ƙarfe biyar da rabi da sassafe, wani lokaci na kan iya farka ƙarfe shida da safe, wani lokaci kuma ina iya tashi ƙarfe tara.

Eh ina cin citta abinci. Dalilin sa nake son cin citta abinci ni kala mutum da nake son cin abinci da yake da barkono kuma yana ƙara bani sha'awan cin abincin ne sosai shi ya sa.

Eh ina karanta jarida sosai ma dalilin sa na ke karanta jarida saboda akwai su labarai da sai a jarida ne zan iya samin su wani lokaci ba na samu a TV.

Wasan da nake so yin shi ne ina son wasan ƙwallon ƙafa, sannan kuma ina son wasan iwo sannan kuma bayan wasan iwo ina iya yin wasan rige-rige da keke.

Biki da na fiso shine bikin Kirsimeti da mai abokanaina da su ka yi tafiya su ka je aiki a ƙasashe da yaki nan kusa da mu da wanda kuma yake da nesa da mu suna dawa mu huta tare.

Yanayin sa hannu ba wani sa hannu mai wuya ba ne. Idan ka zo gujin aiki, za ka zo ka rubuta sunanka, sai ka rubuta lokacin da ka iso da kuma ranar da ka zo gurin aiki.

Eh, ina fatan samun ciyawa domin shi tun da jimawa ni yana taimako na sosai, shi ya sa ni kullum ina addu'a Allah ya bani fata, Allah ya sa in samu.

Eh, ina son cin salati sosai. Ina son cin salat da akwai mai, da atakuru, da tattasai, da atarugu da kuma albasa. Yana da daɗi sosai wajen ci.

Yadda na ke daidaita aiki da rayuwa farko ina daukan aikina da mafi muhimmanci shine ke yi tukuna idan ina da lokaci da babu aiki tukuna nake yin rayuwa nan da nake so.

Lokaci da babu wutan lantarki, ina koyon sabbin fasaha. Sa'annan kuma ina yin zane wanda zan yi kafinnan aka kawo wuta. Ina ɗaukan samfurin su.

Ina yin wasa daban daban da dama. Ina iya wasan tuƙa keke, na iya wasan buga ƙwallon ƙafa, na iya zuwa yin iyo sannan kuma na iya yin wasan rige rige.

Eh ina son mike jiki da safe. Dalilin sun mike jiki da safe, saboda yana ƙara bani ƙarfi da yadda zan fita in je in yi aiki a wajen aikina.

Yadda na ke yanke shawara a wurin aiki, sai na zauna da abokan aiki na gaba ki ɗaya mu yi shawara dukan mu kafin na nake fita na yanke hukunci.

Wadda yake ƙakkafa min baya shine budurwa ne domin ta san daidai inda za ta ƙakkafa min baya sannan kuma ya magance yi da ni mai ciwo. Shi ya sa nake bari ta ƙakkafa.

Dukansu ina amfani da su amma kuma mafi yawa na fi amfani da alkalami domin rubuta rahoto sannan kuma rubuta saƙonni zuwa ga sakatare wuri aikinmu.

Wani lokaci ina iya tsarkake gidana sau biyar, wani lokaci kuma nakan iya tsarkake sau huɗu. Dalili da yasa nake haka. Wani lokaci ba na samun zarafi da zan zauna in share ko in tsarkake.

Eh muna yin wuta da itace. Dalili da sa muke yin wuta da itace saboda gas bai iya ɗaukan tukunya da muke amfani da shi mu dafa abinci ba, shiyasa muke yin wuta da itace.

Eh, ina motsa jiki kullum. Dalilin da yasa nake motsa jiki kullum saboda duk lokacin da in na dawo wajen aiki, jikina na nuna alamun gajiya. Idan na motsa jiki yana sa jikina na warwarewa.

Abubuwa da dama na yi don kiyaye lafiya. Misali ina yawan shan ruwa sosai, sannan kuma ina shan ruwan 'ya'yan itace, sannan kuma ina shan kayan marmari. Ina yawan miƙe jiki.

Ina yanka farce na wani lokaci sau biyu a sati, wani lokaci kuma ina yankewa sau ɗaya. Idan na yi wanki yana sa farce na tsira da wuri.

Teburinmu awurin aiki yana da fasali kuma babba ne wanda a gefe ɗaya za ka samu akwai masu yin zane, a gefe ɗaya akwai masu amfani da na'urar kwamfuta su yi zane.

Lambar mu mai albarka shine sifili tara sifili uku uku huɗu takwas takwas bakwai uku sifili shine lambar mumi albarka.

Eh, ina iya sa hankali duba daftarin kuɗi saboda akwai mutane da dama da suke buga jabun kuɗi wanda bai da kyau. Shi ya sa nake duba daftarin kuɗi saboda kiyayewa.

Labulen mu na launi wajen kala uku: akwai kala toka, akwai baki, akwai ruwan ganye shine kala launin labulemu.

Eh ina amfani da ajiye yanar gizo. Dalilin sa ni ke amfani da ajiye yanar gizo yafi mini tsaro kuma duk lokacin da ina bukata zan iya shiga yanar gizo na dauko.

Eh, ina iya hawan keke gaskiya. Kamar da dazun na shaida na tsaya kan cewa, tun ina ƙanƙanta ina iya rige-rige da keke da abokanai na muna zagayawa a unguwa.

Eh ina iya ɗaure kulli. Dalili ya sa nake iya ɗaure kulli saboda mama na da jima'a ta koya min ɗaure kulli. Ko in ta zo ɓura egusi ta, ina iya taya ta ɗaurewa.

Eh to gaskiya kayan aikin da muke amfani dasu a wajen aikinmu suna nan wajen kala huɗu zuwa biyar. Akwai wuƙa, akwai zarto, akwai guduma, akwai fefa, akwai alƙalami da kuma fensir.

Eh ina kallon inuwa na. Misali ace da rana idan ina tafiya in bani da abubuwa nima inayin amfani da inuwa na in gane menene lokaci.

Eh ina yin kira bidiyo. Wani lokaci akwai waƴan su abokanai na da muna yin kwana biyu ba muyi magana da wasu ba kuma ba mu haɗu da su ba muna iya amfani da kiran bidiyo muyi gaisuwa.

Eh to, yadda nake ajiye rahoto na waya na shine ina ajiyesuwa cikin phone memory in yi saving na su saboda ina ajiyesu a wajen ɗin yafi min tsaro.

Irin biredi da nake son ci, ina son cin nasara ba sannan kuma wani lokaci ina iya cin sabana da mai suna biredi da suke da ɗan laushi a gefenmu nan.

Ina yi wanka da sassafe kafin na je wurin aiki. Idan na je wurin aiki baya na tashi, idan na dawo ma ina ƙara yin wanka kafin na yi shirin kwanciya.

Eh, ina yin harsashi lokacin bacci wani lokaci amma ba kowane lokaci ba ne. Dalili yasa inkaga nayi harsashi toh gajiya ya yi yawa a jikina kenan.

Eh ina sauraron rediyo gaskiya dalilin sa na ke sauraron rediyo saboda akwai wasu kaɗan labarai da ake yi na gargajiya da ake yi a rediyo wanda ba a yi a TV.

Eh nafi yin kuzari da sassafe dalilin da yasa nake kuzari da sassafe shine domin in na farka d safe ina jin kuzari karfi a jikina da zan iya komi. Wanne irin aiki ne.

A ranar da za a biya mulba shi ina jin daɗi sosai gaskiya sannan kuma ina yin farin ciki cewa zan samu kuɗin da zan biya bukatun iyalaina kuma in biya bukata na.

Yadda nake kula da gashina shine idan na wanke shi, bayan na wanke shi ina share ruwan ne ya bushe gaba ɗaya, kayana sanya shafa mishi man suma wanda zai hana shi karyewa.

Eh ina kulle ƙofa kullum da lilin daya sannake kulle ƙofa kullum saboda akwai yara da suke zuwa yin ɓarna a gidan mutane da mutane suka bar ƙofa buɗe.

Ina zuwa kasuwa ranar Asabar, sannan kuma ina iya zuwa kasuwa ranar Lahadi. Kasuwar ranar Lahadi da nake zuwa dinnan kasuwar Mercies ne.

Bana son zama a kan gwiwa. Dalilin da yasa bana son zama a kan gwiwa saboda yana sa gwiwa tsami kuma ciwo shi yasa na fi son in zauna da ɗuwawu na a kan gado, kujera ko taburma.

Eh ina bin ka'idojin aiki. Dalili da yasa nake bin ka'idojin aiki saboda akwai ayyuka da idan bakabi ka'idojin suba zaka samu rashin nasara. Shiyasa ni kuma ina son bin ka'idoji don yin nasara.

Gaskiya na fi son miya mai zafi sosai. Dalilin da ya sa na ke son miya mai zafi saboda ni kalan mutum ne da na ke son ci abinci da zafinsa da kuma yaji yana sa ni inci abinci sosai.

Yadda nake ta faɗa da mutane ko da abokanai na shine idan muka haɗu muka yi kwana biyu ko kuma in muka hadu a wurin da ba mu taba sammani ba muna tafa mu gaisa muyi ma'amala mu tafi.

Gaskiya abin da yake yi na ke yi don nishaɗi shine na yi fita zuwa kallon bal, misali in kuma lokaci na yi zuwa buga bal don nishaɗi.

Abubuwa da nake ci a wurin aiki sun kai wajen kala uku zuwa huɗu. Ma wani lokaci ina iya cin dankali soyayye, wani lokacin ina cin doya soyayye, wani lokacin ina cin ƙosai da kamu.

A gaskiya anguwar mu na da kyau. Anguwan mu akwai mangwarori, akwai itatuwa sannan kuma unguwar mu na da kogi da muke zuwa iyo.

Eh, ina jira borkono mai yaji sosai domin ni kalan mutum ne da nake son cin abincin da yake da borkono da yaji kuma yana da ɗanɗano a baki, yana sa ni ci abinci sosai.